Eh, hakikanin gaskiya rubutuna na da kyau. Ina ƙoƙari gaskiya rubutuna na da kyau kam. Na gode wa Allah rubutuna na da kyau domin da nake makaranta ma har a lokacin da muke, eh wani malamina ya ce rubutuna na da kyau. Lokacin da nake secondary school malamina ya ce "ka yaya ba rubutuna wai ina iya rubutu." Boko ne da Arabiyya da.

Eh, ina buga rubutu da sauri. Wani lokaci ma malaminmu zai iya rubutu na minti, yana rubutu ya kai minti ashirin ni kuma kwata-kwata bana wuce minti goma rubuta shi. Na iya rubutu da sauri, ina da hanzari sosai, sosai gaskiya. Na iya rubutu sosai da wuri.